Eh ina sawa agogo a hannuna sosai ma ina son agogo. Ina da agoganai guda, ina da shi guda uku gaskiya kenan agogo guda uku nake da shi saboda ina da fari, ina da wani da yake kamar irin gold, gold ɗinnan kun gane ko? Sai kuma ina da wani na roba, baƙi ne na roba wanda shi za ka iya a kiran mutum ma a saman agogon ina da shi. Ni ina son agogo sosai.